To a kasuwa ina sayan abubuwa da yawa. A kasuwa ina sayan kayan sakawa, ina sayan kayan abinci kuma ina sayarwa nima. Ina sayan irin waya, kayan waya haka da saurinsu kamar earpiece, kamar rediyo, kamar da sauran abubuwa da yawa sosai ina saya.

Eh ina yin motsa jiki kullum, kullum da safe in na tashi kaman misalin karfe shida ina gudu sosai sosai sosai. In dan fita in yi gudu na minti talatin in dawo ko kuma ina buga ƙwallo da maraice haka in na dawo daga wajen aiki ina buga ƙwallo sosai zuwa karfe bakwai na yamma.

Kana fison fensir ko alƙalami? To gaskiya nafi son alƙalami, saboda fensir in anyi rubutu da fensir baya fitowa sosai sosai. Amma rubutu da alƙalami yana fitowa sosai sosai. Amma wajen zane kuma gaskiya fensir yafi amfani. Saboda shi da alƙalami in kayi kuskure a zane baza ka iya gogewaba.

Yaya kake magance matsaloli a wajen aiki? A mas-mas, yaya kake magance matsaloli a aiki? Ina magance matsaloli a wajen aiki ta hanyar neman shawaran abokanan aiki. Haka nake magance aiki, matsala a lokacin aiki.